A manhajin da na fi amfani da ita wajen bincike na na na'urori, na fi amfani da Google saboda ya fi mun sauƙin amfani da shi kuma na fi gane kan shi wajen yin duk wani binciken da zan yi. Na fi gane mashi Google.

Shi mai tarbiyya ne, mai ladabi ne, mai biyayya ne, mai girmama na gaba da shi da na ƙasa da shi da wa'inda suke sa'o inshi. Kuma idan mutum ya kasance yana da kunya, za yi wahalan gaske ka ga cewa yana aikata ɓarna a cikin al'umma. Saboda haka kunya abu ne mai matuƙar amfani kuma abu ne wanda ya zama ya kamata ace ko wanne ɗan adam yana da kunya. Zaka ga cewa duk wanda bai da kunya baya shayin kowa zai yi abin da ya ga dama ya ci mutuncin mutane. Amma mai kunya ba ka samun shi da irin wa'innan ɗabi'u.

To harshen Hausa, nan da shekaru ashirin masu zuwa ba za mu ce harshen Hausa zai ɓace ba, sai dai za a iya samun wasu matsaloli na canje-canjen kalmomi. Lura da yanayin da muke ciki yanzu, akwai matasa da dama wanda akwai ababe da yawa wanda ba su san su ba da Hausa. Komai sai su ɗauko na turawa suyi ƙoƙarin canza shi su kuma komar dashi hausa alhalin ba haka yake a hausa ba zakace wa akwai matasa da dama idan za ka tambaye su wani wasu ababen da Hausa ba su san koma mene ne ba. To wannan shine ƙalubalen da Hausa ke fuskanta a yanzu da nan shekaru ashirin, talatin, hamsin masu zuwa za su ci gaba da fuskantar, eh Hausa zai ci gaba da fuskantar irin waƴannan matsalolin. Matuƙar masana Hausa ba su tashi tsaye sun yi aiki a kai ba.